Kana duba daftarin kuɗi? Eh ina duba daftarin kuɗi. Idan aka ce daftarin kuɗi shine kamar asusu ke nanmu a Hausa. Don haka kuma nima ina amfani da asusu. Duk bayan ƴan kwanaki nakan yi ƙoƙari in duba daftari na domin in ga abin da na tara a ciki. Saboda daftari ai wurin tara kuɗi shiya, sa nake ƙoƙarin tara kuɗi nima a cikin daftari na.

Sau nawa kake share ƙura? Eh, ni ina share ƙura da yawa a rana gaskiya. Nakan share ƙura kamar sau biyar a rana. Da farko dai nakan fara share ƙura ne a gidanmu idan na tashi da safe. Kafin in fita da safen in tafi gurin aiki, nakan yi ƙoƙari in share ƙuran duk da yake gidanmu. Haka zalika idan na je ofis gurin aiki, na kan yi ƙoƙari in share ƙuran gun da naje zan yi aiki. Haka bayan na tashi daga aiki, tunda ofis mutane da yawa kowa yana zuwa, na kan yi ƙoƙari na ƙara sharewa kafin na bar ofis. Haka zalika in na koma gida, tunda rana ta yi, na san iska ta zizzuba ƙura a ko'ina, na kan yi ƙoƙari na ƙara share wannan ƙurar domin na zauna na ci abinci. Haka zalika idan na ci abinci, na gama abun da nake na fita na tafi uzirina. Idan na dawo da daddare zan kwanta, na kan ƙara share ɗakina da tsakar gidana, na share ƙuran da yake gurin domin ƙara kwanciya sai kuma da safe.

Ina kake son ziyarta? Gaskiya ni mutum ne mai son ziyartar gurare da yawa, amma inda na fi so in gani ziyarta shine Saudiyya. Inda yake duk wani musulmi na gari yakan yi ƙoƙari ya je Saudiyya. Inda Saudiyya gari ne wanda aka haifi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuma a cikin rukunan musulunci zuwa Saudiyya indai har Allah ya ba ka dama da iko to wajibi ne ma sai ka je. Shi ya sa ni inda na fi so in ziyarta Saudiyya ne. Saboda ai Saudiyya a can aka haifi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuma duk wanda ya je Saudiyya zai gaya ma, da zarar ka je Saudiyya za ka samu wani farin ciki da nishaɗi. Kuma Allah zai ba ka lada. Wanda idan ka buɗe a kabari wannan ladan zai bi ka. Shi ya sa gaskiya ƙasar da na fi so in ziyarta ita ce Saudiyya. Ba'ada haka ƙasa ta biyu da nake sha'awar in ziyarta shi ne ƙasar Ingila. Amma a Ingilan garin da na fi so in je shi ne Landan. Wanda duk wani bature ko wanɗan Afirka ko ma ɗan wacce ƙasa yakan so ya je Ingila kuma in ya je Ingila ace ma ya je Landan. Shi ya sa ni kaina nake so in ga naje Landan. Ƙasa ta uku da nake sha'awan zuwa shi ne Jamani. Amma a Jamani na fi so in je Berlin, babban birnin Jamani. Shi ya sa ma ina da sha'awan zuwa Jamani. Ƙasa ta huɗu da nake da sha'awan zuwa ita ce Netherlands. Abin da ya sa nake so in je New Zealand saboda ƙasa ne wanda mutanen ciki ba su da yawa kuma babu hayaniya. Ƙasa ta biyar da nake so in ziyarta ita ne ƙasar Switzerland. Saboda Switzerland ƙasa ce wacce ake zaman lafiya. Dan haka duk wani mutum zai so ya gaya ziyarta wannan ƙasar Switzerland domin shi ma ya je ya huta.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yadda nake tafiya zuwa wurare shine, ya danganta da wane wuri zan je. Ko wane wuri ai akwai nisansa. Idan tafiyata ta zuwa wurin da zan je babu nisa, na kan yi tafiya ne a ƙasa. Amma idan tafiyana ya kasance mai nisa ne amma nisan ba sosai ba zuwa wani wuri, na kan yi ƙoƙari na je a keke. Amma idan wurin akwai nisa kuma hanya bata da kyau sosai, na kan yi ƙoƙari na je zuwa wannan wuri akan keke. Amma idan tafiyan ya kasance mai nisa ne kuma hanya akwai kyau, to nakan je wannan wuri ne da mota. Dan haka ni nakan je wurare ne ya danganta da nisan wuri da kuma yanayin buƙatan da ake a wurin. Yanzu misali, idan aka ce yau ni da nake a ƙasar Kano aka ce zan je Kaduna, to ai kaga tafiya ce mai nisa. Dan haka wannan wuri yana buƙatar in hau mota. Kuma in na hau motan, dole zan dunga yin gudu domin na je wannan wurin. Dan haka kowane wuri idan zaka je, adadin tafiyan da zaka je wannan wuri shi ke nuna cewa za ka hau mota ne ko keke. Sannan na kan yi ƙoƙari na tsara wuraren da zan je. Ba wai kawai daga gari ya waye shi ke nan ba, a'a, ai duk mutum mai ilimi, mai nazari da tunani. Idan za ka je wurare ko kana zuwa wurare, ya kamata ka tsara tafiyan ka. Misali, na san ina zuwa ofis da safe karfe takwas. Dan haka ofis ai ya zama wuri. Na san ina zuwa filin ƙwallo karfe huɗu na yamma. Dan haka filin ƙwallo ya zama wuri. To kowane lokaci nakan yi ƙoƙari na tsara lokaci kaza zan je wuri kaza, lokaci kaza zan je wuri kaza. Ba wai kawai in zo in ringa yin abu da ka ba. A'a. Saboda ai kowane wuri akwai amfaninsa. Dan haka ya kamata ace kowane wuri ka ware masa lokacin da kake zuwa. Shiyasa nake ƙoƙari domin ganin in ware kowane wuri lokacin da zan je. Ba wai in ringa zuwa wurare da ka ba, sai ka ce wani wanda bai da ilimi. A'a, ni bana yin haka.

Menene abincin da ka fi so? Eh ni abincin da nafi so a gaskiya shine shinkafa da wake. Ya zamana cewa ita wannan shinkafa da waken an dafa shinkafar daban, an dafa waken daban. Sai a samu mai. Man ma ba wai manja ba a'a, mangyaɗa wanda muke kira a Hausa farin mai kenan. Sai a soya shi da albasa yayi daɗi sosai. Sannan sai a samu yaji na. Ace an daka yajin nan da tafarnuwa sannan ya ji maggi. Yajin dai ya zamana irin yajin nan mai daɗi wanda zaka ji bahaushe yana cewa kai, ai wannan mayen yaji ne a abincin nan. Don haka duk lokacin da nake son abinci mai daɗi to na kan yi ƙoƙari na sami yaji na mai ɗan karan daɗi domin abinci na shi ma yayi daɗi sosai yanda ya kamata. Shiyasa nake son abinci mai daɗi. Kuma abincin da na fi so shine shinkafa da wake. Shine abincin da na fi so gaskiya ne a rayuwa na.

Yaya kake son zama? Yanda nake son zama shine a duk lokacin da nake so in zauna ina samun kujera ne wacce aka yi ta da katifa mai laushi. Ba wai in je in zauna a wurin da yake da tauri ba ko wani abu. A'a, ni na fi so in zauna a kan katifan da yake da laushi. Yanda zai zama cewa in na zauna ba zan sha wahala sosai ba kuma zan ji daɗin wannan zama. Don haka yanda nake so in zauna shine duk lokacin da nayi aiki na gaji nakan so na samu wuri na zauna domin in ji daɗin rayuwata. Saboda ai zama duniya ne. Za kaita aiki ne kamar wani wanda bai da hankali ba tare da ka samu guri ka zauna ka huta ba? A'a, ni kam ina son zama domin zama ai yana da daɗi.

Yaushe kake kwana kullum? Idan aka ce kwana, a Hausa ana nufin bacci. Idan dare ya yi, kaje ka kwanta shine abun da ake kira da kwana a Hausa. Idan kuma aka ce yaushe, ana nufin lokaci. Don haka, yaushe kake kwana kullum? Ana nufin yaushe ne kake kwanciya bacci kullum? Gaskiya ni kam, nakan kwanta bacci ne da misalin ƙarfe goma na dare. Idan na je na gama uzururruka na, sai in zo in kwanta. Wannan shine lokacin da nake kwanana kullum. Kullum kullum ƙarfe goma nakan je in kwanta. Don haka lokacin kwanana ya zama ƙarfe goma kenan. Shine lokacin da nake kwana.

Nawa madubi kuke da su a gida? Eh, ni maduban da muke da su a gidan mu gaskiya suna da yawa. Saboda ai gidanmu babban gida ne kuma ɗakuna sun kai goma. Dan haka ko wane ɗaki akwai madubi a ciki. Kaga kenan idan ka kirga muna da madubai guda goma a gidanmu. Ko gidanmu akwai madubai. Amma sai dai wannan maduban ba kowane ɗaki ne ake amfani da wannan madubi na cikin ɗaki ba. Saboda wani ɗakin ba mutane. Saboda gidanmu ba kowane ɗaki bane yake da mutum. Shiyasa madubayan gidanmu ba duka ake amfani da su ba. Wasu dai kawai an sasu a cikin ɗakin ne. Dan haka madubin gidanmu guda goma ne kacal.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? Kullum da yamma abun da nake yi kafin in kwanta shine ina zuwa filin ƙwallo. Saboda ina tafiya filin ƙwallo ne da misalin ƙarfe huɗu. Kuma ita ƙwallon ƙafan nan ba a tashi sai zuwa magariba. Dan haka ne kullum abun da nake yi kafin in kwanta shine zan je ƙwallon ƙafa daga ƙarfe huɗu zuwa yamma. Sannan daga nan nakan iya zuwa naje kallon ƙwallo zuwa ƙarfe goma kafin lokacin bacina ya yi. Idan kuma na zo zan kwanta nakan yi ƙoƙari na yi addu'ar kwanciya bacci. Saboda a addinin mu an gaya mana cewa duk lokacin da ka zo kwanciya bacci to ka yi ƙoƙari ka yi addu'a saboda sheɗanu. Dan haka abubuwan da nake yi na ƙarshe kafin in kwanta bacci sune nakan karanta addu'o'i kamar haka. Nace Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakulahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'uzu birabbinnas. Malikin nas. Ilahinnas. Min sharril waswasil khannas. Allazi yuwas wisu fisudurin nas. Min janati wannas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana abidu ma abantum. Wa la antum abidu na ma a'budu. Likum dinukum wa liya din. Waɗannan su ne addu'o'in da nake yi kullum kafin in kwanta bacci in dai yamma ta yi. Sannan nakan ce Allah ka tsare ni ka tashe ni lafiya. Dan haka kullum ni in dai na zo da yamma kafin na kwanta nakan yi ƙoƙari na yi wannan addu'o'i kamar haka.

"Muryanka tana da ƙarfi ko a hankali?" Eh, ni dai a tsarin rayuwana murya na a hankali yake. Amma wasu lokutan idan rai na ya ɓace, murya na yakan iya zama mai ƙarfi. Duk lokacin da aka ɓata mun rai, musamman ma idan ina faɗa ko ina ƙorafi, murya na yakan zama babba. Amma haka nan lafiya lau ba tare da rai na ya ɓaci ba, murya na a hankali yake. Dan murya a hankali ai yafi daɗi. Idan muryan ka ya zama na babba, kana magana da yawa sai ka dinga tsorata mutane. Shi yasa murya na yake a hankali gaskiya nikan.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Inda nake ajiye hotunan wayana shine, ai a cikin waya akwai photos. Don haka a cikin photos nan ne inda nake ajiye dukkannin hotunan wayana. Sai dai idan ina son hotunan in boye su ba tare da wani ya gan su ba, nakan shiga Play Store in dauko wani app da ake kira da suna app ɗin da ake boye hoto. Sai in shiga duk wasu hotunana da nake so in boye, sai in je in boye su a wannan guri. Don haka ne nake ajiye hotunana a wayana.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh, ina da sa hannu a saƙonninmu. Duk lokacin da za mu tura saƙo daga ofis, ni ne nan mai sa hannu a jikin wannan saƙon. Saboda idan aka kai saƙo babu sa hannuna, ai ba za ma a karɓa ba. Saboda ai duk wani guri ana buƙatan in dai wurin aiki ne za a kai wata takarda, wani guri ana buƙatan sa hannu. Dan haka idan aka kai takarda babu sa hannu, gaskiya ba a karɓa. Dan haka ni ina sa hannu a jikin saƙonninmu. Duk wani saƙonni da za mu tura, in dai namu ne to na kan sa hannu a jiki.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare. Duk lokacin da dare ya yi, musamman misalin karfe tara na dare, nakan fito na ringa kallon taurari. Saboda duk lokacin da nake kallon taurari gaskiya ina jin nishaɗi sosai. Saboda ai taurari suna da kyan gani. Musamman ma idan ka gansu a saman nan suna zazzagawa. Kaai abun gwanin ban sha'awa. Shi yasa nake kallon taurari a sama.

Sau nawa kake tsarkake gidan ku? Eh, nakan tsarkake gidan mu a rana a ƙalla kamar sau goma. Saboda ni gaskiya mutum ne wanda baya son ƙazanta. Dan haka nakan yi ƙoƙari na tsarkake gidan mu sau goma a rana. Da farko nakan fara tsarkake gidan mu da misalin ƙarfe takwas na safe. Bayan ƙarfe takwas ta wuce, sai in ƙara tsarkake gidan mu da misalin ƙarfe goma na safe. Idan goma ta wuce, sai na ƙara tsarkake gidan mu da misalin ƙarfe sha biyu. Har kazalika nakan yi ƙoƙari na ƙara tsarkake gidan mu da misalin ƙarfe shida. Haka dai nake bi lokaci zuwa lokaci na tsarkake gidan mu. Saboda ai zama cikin ƙazanta bai da amfani. Dan haka nakan yi ƙoƙari na tsarkake gidan mu a rana a ƙalla kamar sau goma.